Yawwa, na fi son zama da kujera saboda ita kujera like ta fi daɗin zama kuma tabarma dai unlike tabarma ita idan ka zauna, zaka ɗan gaji kuma ba wani abu da zai sa ka ji daɗin zaman haka sosai.

Ahm, ku jera. Abin da nake siya a kasuwa, ina siyan kayan sawa like da dai wasu abubuwa nawa na amfani, takalmi, hula da sauransu.

Aiki ya danganta da yanayin wani kala. Kowane aiki da ingancinsa, ya danganta da yanayin abin da mutum yake so kuma hankalin sa yafi kwantawa da shi. Aiki abu ne de wanda yake taimakawa mutum ya zama self dependent haka.

Eh kalar ƙasar da gidanmu yake da shi, normal ba jar ƙasa ba ce ba irin ƙasa ce normal ta cikin birni, like farar ƙasa haka ba ta da kura, ba ta sa kaya suyi datti kuma ƙasa ce wadda ake ginin zamani da ita.

Eh ƙwarai ina tafiya da sauri musamman ma ina da wani uzuri haka ya haɗa mun guda biyu, sai dai in yi sauri in je dan in gabatar da na farkon sauri in je shima in samu na biyun. Dalilin haka wani zubin yana sa sauri.